Ina wanke tufafi sau uku a sati, kamar ranar Monday, kamar ranar Litinin, kamar ranar Laraba, kamar ranar Juma'a.

Ina son nau'ukan fure masu yawa, nau'ukan fure masu yawa. Tun daga kamar, aaah, abin da ya shafi fure dai suna nan da dama, gaskiya duka ina son su. Duka abin da yake fure abu ne na kwalliya. Sabida haka ina so sosai.

Muna da madubi iri-iri a cikin gida. Akwai madubi da mukan sanya su cikin ɗakuna waɗanda ake amfani da su domin duba fiska, wannan kuma akwai waɗanda akan sa su cikin bayan gida banɗaki gidan waɗanda ake amfani da su domin duba fiska bayan wanka.

Ina iya amfani da kwamfuta sosai sosai. Ina amfani da kwamfuta a kullum, kusan a kowane lokaci ma. Ni ma'abocin kwamfuta ne sosai-sosai. Ina amfani da kwamfuta a wurin aiki da kuma gida duka.

Ina buga rubutu da sauri-sauri sosai. Na kan yi rubutu da sauri a kodawane lokaci. Rubutuna yakan kasance cikin sauri da kuma tsari matuka.

Waƴansu lokuta nakan sabunta shirye-shiryen kwamfutana, a wasu lokuta kuma nakan ƙyale su a yadda suke, gwargwadon yanayin amfani na da ita.

Nakan kawo zuwa gida ta hanyar amfani da abin hawa waɗansu lokuta, waɗansu lokuta kuma nakan yi tattaki a ƙasa in tafi har gida a bina.

Na fi son na ba da kyautan kuɗi ko kuma kyautan abinci. Waɗannan kyaututtuka su suka fi burge ni kuma su na fi jin daɗi a duk lokacin da na yi.

Da yake ina fama da ciwon idanu, idanu na su kanyi launin yellow ko kuma launin ja a wadansu lokutan. Musamman a lokutan zafi yayin da zafi yayi yawa.

Nakan kunna sanarwa a waɗansu lokuta, ko in ce a waɗansu applications. A kan waɗansu applications nakan kunna, amma ba a kan kowanne ba. Waɗansu mukan kunna wasu ba mu kunna.

A'a, bana son wurare masu hayaniya. Nafi son wuri da yake shiru babu hayaniyan komai a kansa. Irin waɗannan wurare suna fi bukata kuma su nafi so.

Eh ina amfani da sauro net. Ina amfani da net domin kare kanmu daga cutar, daga cizon sauro da kuma kamuwa daga cutarsa.

Ina son ɗakina yayi haske sosai ma kuwa ni mutum ne mai son haske. Sabida matsala na ido da nake da shi, ina son haske a ko da wasu lokuta. Nakan yi amfani da haske a ɗaki.

Nakan nisanci damuwa a wurin aiki ta hanyar nisantar jama'a a waɗansu lokuta. Nakan fita daga cikin mutane, sabida kar damuwa ta ta shafe wani.

Abu mafi muhimmanci a kasuwanci, babu kamar gaskiya da kuma gad, dasa yarda tsakaninka da kostoma, kostoma, ko ince mai sayan kaya. Wa'yannan su ne abubuwa mafi muhimmanci.

Nakan yi wanka da safe idan zan fita wajen aiki ko kuma in zan tafi kasuwa. Sannan da yamma idan na dawo daga wajen aiki ko kuma kasuwa.

Na fi son tuwo. Ai acikin abinci galibi na fi son tuwo. Shinkafa yakan zo a secondary means ne, secondary buƙata kawai.

Nafi shan shayi. Nafi son shayi. Galibi nakan sha kofi ne idan inaso bana buƙatan nayi bacci. Amma nafi son nasha shayi a koda wane lokaci.

Ina iya jefa dutse ne jefa dutse nesa. Ina iya jefa dutse nesa sosai sosai. Ina da ƙarfin hannu, da idan na ɗauki dutse nakan iya jefa shi da nisa.